Eh sosai ma, rubutuna yana da kyau don gaskiya ni ba haguwa ce duk wanda ya ɗaga rubutuna ya bani gaskiya babu wanda yake kushewa sai dai ayaba. Saai su ce gaskiya rubutun ki yana da kyau don kowa yana iya karanta rubutuna saboda kyan sa. Kyan rubutu yana bawa makarantan ka haɗa.

Wai kayan ɗaki da na fi so shine kayan ɗaki mai kyau. Gaskiya kayan ɗaki mai kyau wanda bashi da ƙyalƙyal banza is very kamar yana da kyau is simple hakanan bayi da tarkace diyawa. Shine wanda kuɗin mutum ya gani zai fi shigaransa akan wani abu mai harkar kasan kayan ɗaki.

Abun da yafi muhimmanci a kasuwa shine gaskiya, tafiyar da kasuwanci da adalci da gaskiya. Don muhimmancin kasuwa yana da kyau sosai. Shine zai sa ayi la'akari da yadda rayuwarka zata cigaba da yadda zata kasance. Don kasuwa yana da muhimmanci sosai.

Eh, a lokacin da mutum ya kamata ya samu izinin hutu, shine zai faɗa wa shugaban da kuke tare wurin aiki ko kuma misali a gida ne haka in kana so ka samu hutu sai ka nemi izinin samun hutun nan ka huta don yana taimakawa saboda gobe ka zo.

Taurari yana da kyau sosai don mutum yana kallon taurari a sararin samaniya. Yana sa sama yayi kyau. Tauraro a sama yana da daddare yana bada haske, yana sa mutum farin ciki. A koda yaushe in ka ɗaga kanka sama kana kallon tauraro da daddare.

Sosai ma ina yin ciniki a kasuwa. Dan in ka je sayan kaya ba ciniki, in ka haɗu da mara tsoron Allah zai yi cutar da kai. Yin ciniki a kasuwa yana da amfani zai baka damar ka sami ragiya kayan da zaka saya. Ɗan cinikayya shine ma kasuwa.

Eh, a ƙarshen mako yawanci mutum yana samu ya huta wa ransa. Dan saboda ƙarshen mako babu fita aiki, sai dai ko wani uzuri ko biki. Haka nan, dan kuwa a cikin mako mutum yana zuwa aiki. Ƙarshen mako yana taimakawa saboda kayi su wanki ka tattara gidan ka.

Gaskiya launin da yafi mun kyau, launin da nafi so shine koriya. Don kore ne launi ne na ganye da su bishiyoyi don wanda Allah ya halicce su a yadda yake. Launin koriya yana sawa mutum farin ciki a ransa a ko da yaushe in yana kallon shi. Launin koriya yana da kyau.

Eh sosai ma ina biyan kuɗi ta waya. Dan duniya yanzu ta canja ba kamar da ba. Ko mutum bayi da kuɗi a hannunsa, in dai yana da shi ta waya zai je sayen abu. Sai ya buɗe application ɗinshi na banki, yayi transfer. Dan ku samu kuɗi ta waya yana bada sauƙin lamara sosai ba heka samu cash ba.

A'a bani da babbar gida. San gaskiya samun babbar gida sai mutum ya shirya a hankali, a hankali. In kana kasuwanci kana aiki, he ka ringa tara kuɗinka a hankali sai ka ka samu babbar gida ka gina shi cikin natsuwa ku zauna kai da iyalanka.

Eh sosai ma, mike jiki da safe yana da kyau sosai. Yana taimakawa gudanar jini ya buɗe ko da yaushe ya dinga juyawa a jikin ka mike jiki da safe yana da kyau sosai sosai. Yana sa ɗan adam ya samu ƙarfi da kuzari, yana ƙetare cututtuka.